A wata a gidan da ni ke, muna kashe wutar lantarki na wajen dubu ashirin zuwa dubu talatin a wata. Ya danganta da abubuwan da mu kai da wuta a wutar. Idan muka samu bakunni ko baƙo da yawa, to za mu ga mun fi kashe wuta, eh, kuɗin wuta a watan.

Gaskiya zan ce abubu- abun da ya fi komai muhimmanci Kasuwanci shi ne amana. Duk ɗan kasuwa yana da amana? To zai ga kasuwan shi zai dinga yin sama kuma mutane za su dinga dawowa wajen shi saboda wannan halin na shi. Saboda yana da amana ba maciyin amana bane ba.

Eh to a wajen aiki ina duba sakonni wajen so biyu ko so uku kafin mu je sallah. Saboda ana ba mu break in za mu je sallah to zan ɗau lokacin nan kafin mu je in dudduba su.

Indai wajen kulawa da gashi na ne, ni gashi na low cut nake yi saboda haka duk sati nake yin aski ko duk kwana ko duk sati ɗaya nake yin aski ko sati biyu. Sai kuma in na yi aski ina shafawa da brush sai in shafa mai mai man gashi. Sai kafin na yi bacci. Ina saka durag don gashi na ya kwanta. Kafin gari ya waye.

Gaskiya na fi son shinkafa akan tuwo. Ina cin tuwo amma dai na fi son shinkafa. Saboda kawai dai ban me ban san me ya sa ba, kawai dai na fi son shinkafa. Kafin ka ga na gaji da shinkafa, kai za a daɗe. Amma tuwo ina saurin gajiya da tuwo.

Tabbas na iya amfani da kwamfuta, tun ina ɗan yaro. Aka siyo mana kwamfuta a gida, muka fara amfani da shi saboda haka. Mun saba da aikin kwamfuta. Yanzu ma programming nake koya da shi kwamfutar kuma ka san programming. Yana bukata ace ka iya amfani da kwamfuta sosai.

Gaskiya zan ce ya gagganta da yanayin da nake ciki. Indai ina jin haushi, zan ji sai munje muryana ya tashi sama gas. Amma indai ina son ce ina kulle, zanji muryana a hankali ba a tashi ba.

To ya danganta da sakon da za a tura, in dai sakon ya buƙaci sa hannu to zan sa hannu, in dai kuma baya buƙatar in sa hannu bazan sa hannu ba, sai a samu a kai wa wanda ya buƙata ya sa hannu shi ya sa hannu.

Gaskiya nafi, nafiye amfani da hannun dama na. Indai zan yi rubutu ko zan dau abu. Amma in zan dau abu mai nauyi da hannun hagu na nake ɗauka. Indai zan dau abu mai nauyi da han, hannun hagu nake ɗauka. Indai kuma zan dau abu guda biyu, sai in dau wanda yafi nauyi a hannun hagu na, sai in dau wanda yake da ɗan sauƙi a hannun dama na.

In zan je, inda nake son ziyarta shine Mongola. Na faɗa haka saboda na ga wasu bidiyoyin su na abincin da suke ci. Na ga suna da nama sosai, suna cin nama, suna babacue ɗin nama suna ci sosai. Saboda haka ina so in je na ziyarci ƙasar Mongola.

Ba kullum nake shan magani ba, sai indai lafiya na kalau. Amma in ban da lafiya to, an kuma akwai maganin da aka bani a asibiti, to kullum zan dinga sha. Amma indai lafiya na kalau, ba ruwa na da magani, sai dai. Indai dietary supplements ne.

Eh ina son karanta littattafai. Kawai dai matsalar shi ne. Siyan littattafai yana da tsada. Saboda haka yawanci littattafan da nake gani. Online nake karanta su ko in downloadinsu a ebook. In nai downloadinsu a ebook a wayana ko a kwamfutana sai na karanta akai.

Kyautan da na, da na fi bayarwa shi ne kyautan kayan sawa. Indai ina da kayan sawa ina yawan ba da shi, indai na seya sabo. Kuma kayan da nake bayarwa ina tabbatarwa cewa ba su gama, ba su gama koɗewa ba kafin na ba da su. Kuma ina son ba da sadakan abinci.

A cikin kayan dakin da na fi so, zan ce PS5 inane ko ince kayan TV ina. Ko ba kujera a ɗaki, zan iya zama a kasa da abokanai na, mu dinga buga game, mu dinga buga PS5. Har gari ya waye.

A cikin abokanta abokantaka, abu ɗaya mai mahimmanci shine amana. Indai babu amon amana a cikin abokanai, gaskiya sukan su ba su ji daɗi ba. Saboda za su dinga jin tsoron juna, tsoron cewa. Abokin hannunsu zai iya cin amanansu a wani lokaci.

Gaskiya ba zan ce ina son ci ba, saboda ni na fi son cin abincin da ba shi da yaji da yawa. Saboda haka ba zan ce ni ina damuwa da cin kayan sisi sisi ba.

Gaskiya bana kunna Bluetooth ina kullum, indai ina amfani da wayana kuma na ga Bluetooth ɗina a kunne ina yawan kashewa. Saboda in ka bar Bluetooth dinka a kunne yana-- yana zukan caji kuma yana sa mutanen da ba ka sani ba suyi connecting da Bluetooth dinka.

Zan ce sau ɗaya na ke share gida a rana. In na tashi da safe, na gama sallah sai na shirya ko ina sai na yi shara. In na gama sharan sai in zubar abola. In bolan kuma ya cika sai in nemo almajiri ya zubar da shara ya kai waje.

Indai wasa ne gaskiya. Na fi son in buga ball ko nai gudu. In ban yi gudu ba sai na yi hawan doki. Su na uku daga cikin wasannin da ni ke son yi in na fita.

To, in dai shara na ya cika, almajiri nake nemowa ya zo ya tara sharan. In ya gama tarawa toh sai ya sa a cikin wilbaro din shi sai ya kai min babban wajen da ake zubar da shara a unguwar mu. Haka na ke zubar da shara.

Gaskiya ba zan ce ina zama a haka ba, ni indai ina zama na fi so in zauna normal, in zauna ƙafafuna straight, jikina a tsaye saboda in samu babban posture ina inda ina zaune.

Gaskiya a karshen makon nan ina shiri in je gidan abokina. Abokina in naje gidan abokina Yasir sai mu ɗau PS5 din shi mu dinga bugawa, muyi ordering abinci, mu ci, muyi dariya, mu buga game, sai in dawo gida.

Tabbas ina iya tsallaka igiya. Cab, tun muna yara akwai wasannin da yawa da muke yi da yake buƙaci mu tsallaka igiya. Saboda haka zan ce na saba da tsallaka igiya. Abin yana da daɗi kuma kamar exercise ne na motsa jiki.

Madubin mu daya a gidan mu kuma madubin nan shine wanda yake cikin gidan wanka. To shi muka sa in za muyi brush mu duba, in za muyi shafe shafe a gidan wanka sai mu duba. Shi kaɗai ne madubin da muke da shi a cikin gidan mu.

Dan kar na haɗa aiki da normal rayuwa na, ina ba kowanne abu lokacin shi. In dai lokacin aiki ya zo, zan je na yi aikin bana bari normal rayuwa na ya shiga cikin aikina. In dai kuma na gama aikina, ajiye aikin nake yi in koma rayuwa na na yi abun da ya kamata na yi.

Gaskiya nafi son zama a birni. Saboda birni yafi wayewa, an fi samun abin gani, abin siya. Kuma abu ɗaya da nake son zama a birni shine an fi samun netwok. Netwok ɗin yanar gizo gizo. Saboda ni aikin da nake yi yana bukatan internet.

Gaskiya zan ce kujerun mu da muke da shi a gida yana da daɗi, yana da daɗi sabida in baƙo suka zo da yawa, yawancinsu zaka ga sun kwanta sun yi bacci. Tsaban yacca kujerun suna da daɗi.

Tabbas zan ce ina iya duba lambar QR. Abin ai bashi da wahala. In ka ɗau wayan ka, ka buɗe camera ka kunna datan ka sai ka yi scanning ɗin barcode ɗin. In ka yi scanning ɗin barcode ɗin automatic wayan ka zai yi buɗe QR code ɗin a browsern ka.

Ni wajen aikina a gida yake. Saboda ni freelancer ne, daga gida nake yin yawancin aikina. To wajen aikina work desk ɗina ne. Ina da work desk, a kan work desk ɗin ina da kwamfuta, ina da speaker, ina da hoton ruwa a kan teburi na. To, a can nake yin aiki, shine ofis dina.

A cikin biredin da ake da shi, na fi son biredi mai laushi. Ba na son biredi mai tauri kuma ba na son farin biredi. Na fi so in ɗanga, na fi son biredin da ya ɗan ƙone kaɗan. Eh, amma ba na son biredin da aka sa siga da yawa a ciki.

Gaskiya ni ina son ruwa, ruwan sama sosai. Saboda haka duk abin da nake yi in ana ruwa, ajiye shi nake na je na yi bacci. Ina son bacci in dai ana ruwa. So ko waya nake, ko aiki nake, ko kallo nake, ko magana nake da mutane, in dai aka fara ruwan sama, ajiye komai nake yi, ajiye komai nake yi nake yi na je na kwanta, na yi bacci. Saboda in ana ruwa kuma kana bacci akwai wani daɗin da yake kawowa daban.

Ya ganganta a lokacin da aka bamu hutu a wajen aiki. Kamar ranar Litinin, Talata da Laraba ana bamu hutu karfe biyu zuwa karfe uku. Kuma ranar Alhamis da Juma'a ana bamu hutu wajen sha biyu na rana zuwa karfe biyu na rana. Asabar kuma bamu da aiki. Lahadi kuma bamu da aiki.

Gaskiya zan ce na fi, na fi yin kuzari da sassafe. Inna tashi da safe, na fi samun stamina da energy don yin aikin da ya kamata na yi da safe inna tashi. Zan fara da wuri da safe, in na gama to na gama, in ban gama ba to zan rage aikin zuwa da yamma. In yamma ya yi sai in ƙarasa aikin kafin na yi bacci. Saboda haka ina tsammani ni yacce nake nafi yin kuzari da sassafe.

Indai ina son shakatawa lokacin hutuna, to ina samun abinci na ci, abincin da nake son ci irin su shinkafa da wake. Ko in samu shawarma, ko in samu pizza in ci. Ina cikin ci na dinga kallo. Ina kallo ina cin abinci. In na gama cin abinci, in bacci ya zo min kuma ina cikin kallon, sai na kwanta nayi bacci. Haka nake son hutawa da shakatawa a lokacin hutu. Indai kuma bana jin bacci, zan iya kunna kiɗa. In na kunna kiɗa, in dinga rawa na, in dinga jin daɗi.

Eh zance ina karanta jarida, saboda tunda nike ɗan ƙaramin yaro, baban mu a gida yana siyan littafin jaridai, da sassafe in ya fita yawo, ko in ya fita sallar asuba da jarida takardan jarida yake dawowa. Kuma in ya gama karantawa sai ya miko mun ya ce ni ma na karanta. To tun da nike ɗan jaririn yaro ina kan karanta jarida. Abin na saba da karantawa shi ya sa har yanzu da na zama ɗan samari ina karanta jaridai.

Gaskiya a cikin bikin da ake da shi, na fi son bikin Yarabawa. Bikin Yarbawa ya fi daɗi, ya fi decoration. Abincin da ake raba a bikin su Yarabawa ya fi daɗi kuma gashi namansu zindima zindima suke yankawa. Musamman Yarbawan da suke garin Ibadan, namansu abincinsu da yawa suke raba a bikinsu kuma suna rawan su yana burge ni.

Abincin da nake son ci da safe in na tashi shine kunu. Zan iya shan kunu farko da sassafe, sai bayan awa ɗaya ko awa biyu zan samu wani abincin in ci kamar burodi da shayi. Ko in samu abincin da ya rage na washe gari na jiya, sai in samu in ci. Ko in tumama tuwon jiya ko in tumama shinkafan da aka yi jiya, sai in ci.

Inda nake bamu, ba mu samu wuta sosai. Saboda haka duk lokacin da wuta ya shizo mana, ina sauri in jona wayana, in jona power bank dina da headset da ear da duka gadgets dina. So ni musamman mu yanzu sun fi kawo wuta da daddare cikin dare. Saboda haka indai ina cikin bacci aka kawo wuta, tashi nake yi in je in jona wayoyina da laptop dina da power bank dina.

Ya ganganta da abin da nake nema a lokacin. In da, in dai ina neman abincin siya, to na san kasuwan da zan je in samu abubuwan da nake so. In dai kuma kayan sawa nake bukata a lokacin, ina shiga kasuwa in samu kayan da nake siya kamar kasuwar Ƙofar Wambai. A kasuwar Ƙofar Wambai ana samun kaya da kayan sanyi na sawa har da kayan yara ana samu a siya. In dai kuma kayan abinci nake so zan iya shiga kasuwa, kasuwan Bata ko kasuwan Rimi. Duk abin da nake son siya samu a can zan iya samu a can.

Gaskiya ni ranar haihuwa na bana wani babban biki. Kawai dai normal standard life ɗina nake yi, yacce nake yin abubuwa na nake yi a ranar. A August 20th aka haife ni sabida haka ni in na tashi da safe zan gode wa Ubangijina. In tashi, in zan yi, zan yi wani abu mai muhimmanci sai dai in fita in sayi kayan daɗi, in dawo gida na ci. Ina ci, ina yin kallo indai akwai wanda suka kira ni za su tayani eh farin ciki da ranar haihuwa na sai su kira ni ko suyi mun messaging ɗina a WhatsApp sai nayi replying dinsu.

Gaskiya ina son yawancin launin da ake da su. Ina son blue, ina son black, ina son fari. Amma in dai ina so na yi-- na je biki, na fi son in sa fararen kaya. Kuma in zan fita da rana, na fi so in sa fararen kaya. Amma in dai ba da rana ba ne ba, maybe da daddare ne haka, ina yawan sa bakaken kaya.

Eh, muna da WiFi a gida amma WiFi da muke da shi, Starlink ne. Da muna da MTN MiFi, sai muka koma router, sai muka koma router da muke amfani da shi da muke browsing da shi. Daga baya, sai muka samu Starlink, saboda Starlink ya fi sauri kuma, subscription ɗin su, ya fi araha.

Eh ina raba wurin da nake a yanar gizo gizo, saboda akwai lokacin da ina aiki. Indai ina aiki, ajiye waya nike yi in focusing akan aikina. Bana taɓa waya, bana zuwa yanar gizo, sai na samu aikin da nake in sa shi a gaba sai na gama. Sai lokacin da nake shiga yanar gizo, indai lokacin, lokacin hutu ne. In aka bani hutu, sai in ci abinci naɗan huta, sai in dinga hutawa da browsing, sai in dinga duba yanar gizo gizo.

A cikin abincin da ake yi da yake nan kasan garin mu, abincin da nake ci da yake ba ni jin daɗi shine shinkafa. Na fi son shinkafa. Ko wane shinkafa ma ina ci. Ina cin jollof rice, ina cin fried rice, ina cin basmati rice da su long grain rice. Ina cin masa kuma shima masa da shinkafa ake haɗa shi. Duk abun da ake haɗa da shinkafa ina son shi.

Gaskiya inde aka ce in zabi a cikin matattakala ko lift, na fi son matattakala. Saboda lift ba shi da tsaro. In ka hau lift, za a iya ɗauke wuta ka maƙale a cikin lift ɗin. Kuma matattakala yana ba ni daman motsa jikina, in motsa ƙafana, in hau sama, in hau ƙasa, yana ba ni damar motsa jiki akan lift. Lift kuma ko ai sama da ƙasa ne, ba zan yi wani exercise ba. Amma matattakala ya fi mun daɗi.

Indai zan ajiye kuɗi, musamman indai kuɗin yana da yawa, ina ajiyewa a cikin banki na. Indai kuɗin ba shi da yawa kuma ɗan kaɗan ne, sai na ajiye a cikin wallets ina. Musamman kuɗin da nake ajiyewa a cikin wallet, kuɗin da nake son kashewa ne ko in na san zan je inda ba a karɓan transfer ko virtual cash, sai in sa cash ina a cikin wallet. In ajiye kuɗi na a cikin wallet in naje wajen in biya su da cash. Amma indai kuɗin yana da yawa kamar miliyan ɗaya ko miliyan biyu, ina ajiyewa a cikin banki na. Ina da bankuna wajen guda uku. Ina da Opay, ina da Palmpay kuma ina da FCMB.

Eh na iya tuƙin mota. Tun ina shekara sha biyar, babanmu yake bani makullin mota in zan fita. In zai aike ni siyan abubuwa a unguwa, sai yabani makullin mota, shi ma ya zau na kusa da ni, sai mu je tare mu yi siyayanmu. Shi yasa na fara koyon tuƙa mota. Yanzu ina ɗan shekara ashirin da biyar, ina tuƙin mota, ina fita, ina fita dogon tafiya. Next month, wannan watan mai zuwa zan samu drivers license ina in fara tuƙi a babban titi.

To! Ya ganganta, indai ana zafi nafi son auduga, indai kuma ana ɗan sanyi sanyi nafi son tufafi masu silki. Amma akwai inda zanje da ba'a bari a sa kaya su silki. Mata kuma bai kamata a ce suna sa kaya silki ba, saboda yana fitar da shape ɗin jikinsu.

Eh ina zuwa aiki lokaci dai dai amma ina tabbatarwa cewa ina zuwa aiki wajen minti biyar kafin lokaci. Saboda shine wannan haka yana cikin ka'idojin zuwa aikin mu kafin aka bamu aikin cewa za mu dinga zuwa aiki minti biyar, minti goma kafin lokacin da aiki zai fara. Saboda haka ina tabbatarwa cewa ina bin dokan ka'idojin aiki na mu.

Ni ina da wayoyi guda biyu. Ina da iPhone, ina da Android. iPhone dina na fin chatting da shi kuma Android dina na fi yin browsing da shi saboda Android dina baya kwasan data sosai. iPhone dina ina, na fi ɗaukan hotuna da shi, da yin videos da shi, da yin kallo da shi.

Gaskiya bana zuwa gidan fim. Na fi son kallo na a gida saboda na fi, ya fi araha. Da in je gidan fim in biya kuɗi, in je gidan fim gwara kuɗin biyan zuwa gidan fim ɗin. Na siyi kayan daɗi irin su lemo, irin su piza, irin su burger, irin su shawarma, irin su biskit da sauransu. Gwara na siya da kuɗin zuwa gidan fim in zauna a gida na, nayi downloading ɗin fim ina sai nayi kallo a cikin ɗaki na.

Da safe in na farka, tashi nake, na duba wayana in duba indai ina da missed call ko message ɗin da ban yi reply ba. In na gama duba wayana, zan ajiye wayar in shiga gidan wanka, na yi alwala, na yi sallah. In na gama sallah na minti goma sai na yi nafila na minti uku sai na yi salati na minti ashirin. In na gama salati zan ƙara tashi in shiga ɗaki na yi shara. In na gama shara sai in tashi in je wajen aiki in duba email dina indai ina da message a wajen aiki. In na gama duba email ɗina na wajen aiki zan koma gida na haɗa breakfast. In na ci breakfast musamman zan iya shan kunu ko in ci kosai da biredi.

Gaskiya zan ce ina iya dogon tafiya a ƙafa. Na taɓa yin tafiya wajen awa biyu zuwa dawowa. Musamman ina tashi ina so in saukar da kayan nauyi da yake kai na, ina yin dogon tafiya don in dai ina so na motsa jiki. Saboda haka zan iya yin tafiya wajen awa ɗaya zuwa awa biyu. In na fara tafiya, dogon tafiya na ke yi a ƙafa, in ta bin ta titi ta gefen titi, nai ta tafiya na sa airfis ina a kunne na.

In na fara zuwa ofis da safe, in na buɗe gate na shiga, zan fara signing in a gate a wajen security. In na gama signing in a wajen security, sai na hau elevator, in hau sama, in je ofis. In na je ofis, zan ƙara yin wani signing in da card dina a cikin wani kwamfuta da muke yin signing in a ofis. In na gama signing in, sai in kai wajena muna yin morning briefing, muna yin meeting da sassafe. To sai na je meeting ɗin. A meeting ɗin, manaja zai gaya mana abubuwan da za mu yi na ranar ko na satin. In mun gama meeting ɗin, sai in fara aiki na ranar.

Gaskiya dai ba zan ce ina da lambar na albarka nake da shi ba. Amma akwai lambobin da yawa da nake so dai kamar lamba bakwai. Ina son lamba bakwai. Ina son lambar, lambar sittin da tara. Ina son lamba sha uku kuma wani lambar albarka na shine lamba goma.

Gaskiya zan ce a cikin abubuwan da nake jin tsoro, na fi jin tsoron rasuwar mahaifiyata. Gaskiya abin yana kulle min rai duk sanda na yi tunanin abin da zai faru in dai a kai mun irin wannan rasuwar. Saboda haka ina yin awaala addu'a ya bata dogon rai. Wani abin da nake tsoro kuma again shine bindiga. Ina tsoron bindiga saboda bindiga daga nesa za a iya rafta maka ɗaya. Eh, za a iya rafta maka bullet tun daga nesa. Amma in dai wuƙa ne, sai an zo kusa da kai. Eh, abin da nake tsoro again shine talauci. Ina tsoron talauci saboda duniyar da muke yanzu, in dai ba ka da kuɗi, ba abin da ba ka da amfani. In ba ka da kuɗi, ba ka da amfani.

Gaskiya a cikin gida bamu da rijiya. Muna da ruwan famfo, ruwa yana zuwa har sama. Daga water board ake tura mana ruwa har saman gida. To ba sai mun sauka kasa ba ko ma ba sai mun nemi ruwa ba. Amma akwai wasu lokutan-lokacin da aka ɗauke mana ruwa, babu ruwa a cikin gida, aka samu matsalin ruwa, to sai mun dinga fita waje muna neman ruwa. To in da muke zuwa neman ruwa, akwai waje biyu muke zuwa neman ruwa. Ɗaya da yake kusa da mu shine tuka tuka. To in mun kaje muka tara layi muka samu ruwa a tuka tuka sai mu dawo kai shi dawo da shi gida. Kuma da muke yin haka sai tuka tukin ma bayan sati uku shi ma ya lalace. Sai muka samu wani wajen da muke ɗiban ruwa. Shi kuwa in da muke ɗiban ruwan nan ruwan rijiya ne. Sai mu je rijiyan nan sai mu ɗebo ruwa. Amma yana da ɗan nisa kuma gashi rijiyan yana da zurfi. To ruwan mai kyau ne kuma ruwan a rufe yake.

Eh, ya garganta abin da nake neman siya. Akwai abubuwan da bana siya a yanar gizo. Ina siyan kaya irin earpiece, waya, laptop irin su gadgets din haka ina siyan a yanar gizo-gizo. Amma ka ga abubuwa irin su riga da wando, gaskiya bana siyansu a yanar gizo saboda ni ina da tsayi kuma ina da jiki sosai. Saboda haka yawancin kayan da nake siya a yanar gizo in aka kawo mun su sai na ga sun mun kaɗan. Yawanci za a ga sun mun kaɗan ko sun mun ƙarami ko sun mun faɗi da yawa. Saboda haka ban fiye siyan irin wannan kayan a yanar gizo ba. Amma indai irin su wayoyi ne haka da na san eh in na karanta specifications din su zan tabbatar su za a kawo mun. Irin inda nake siyan yawancin kayana a yanar gizo su ne Temu da AliExpress da Jumia da Konga da Jiji. Da wani lokacin na taɓa siyan abu a Amazon kuma na taɓa siyan abu, abu a Alibaba.

Indai ina neman izinin hutu, to gaskiya ya danganta da wane irin, wane irin hutu zan ɗauka. Indai gajeren hutu ne irin na sati ɗaya ko kwana biyu ko kwana ɗaya, to a ranan nake zuwa ofis ɗin oga in mai magana, in nemi izinin hutu. Musamman in banda lafiya ko an min rasuwa, to ina zuwa ofis a emergency sai nace ina neman izinin hutu. Indai kuma dogon hutu ne irin na annual leave, to leta nake rubutawa wata ɗaya ko wata biyu na, na baya ko na gaba sai nace, sai nace ina neman izinin hutu daga ofis. In aka bani approval aka bani ciga ba, to sai nayi tafiya na, nayi signing out a ofis sai na dawo.

Gaskiya ina da abubuwa da yawa da nake yi don nishaɗi. Suna da yawa musamman guda ɗaya zan ce ina jin kiɗa. Ina jin kiɗa irin kiɗan R&B da Afrobeat da Blues da Jazz. Kuma ina yin kallo. Ina kallon fim da anime da animations irin su Demon Slayer, su Tom and Jerry, su Breaking Bad, Game of Thrones, su Spartacus da sauran su. Abu, abu ɗaya da nake yi shi ne ina yin bacci. Gaskiya ina son bacci sosai to yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake yi. Wani abin da nake yi kuma shi ne yin tafiya. Zan iya tafiya wani garin ko wani ƙasa na je ina sha daɗi da nishaɗi. Abubuwan da nake yi kuma don yin nishaɗi shi ne zuwa gidajen abokanaina ko gidan budurwana sai muyi kallo, muyi magana, muyi dariya. Abun, wani abin da nake yi kuma don nishaɗi shi ne buga bal. Ina son zuwa filin bal nayi kudu, nayi bal ko in je gidan gym nayi training nayi training.

Gaskiya a shekara nafison ana sanyi. In ana sanyi ko wai na fi jin daɗi. Saboda za ka ga ko ina yayi sanyi ba zafi. In zaka yi bacci da daddare kuma babu wuta za ka iya baccin ka. Amma sai daga sanyi ina son ana ruwa, ruwan sama. In ana ruwan sama za ka ga ko ina ma bacci yana yin daɗi da daddare kuma za kaji ko ina sanyi shuka zasuyi tashi, rijiya zasu jiƙa, rijiyoyi za su samu ruwa. Amma matsala na da lokacin ruwa shi ne lokacin damuna shi kuma matsala na da shi shine za ka iya shirin fita ko za ka iya shirin fita waje da abokananka ko za kaje ofis ko za kaje meeting sai a fara ruwa. To kaga wannan in aka fara irin wannan ruwan zai hargitsa maka plan. To daga ruwa daga damuna wanda ni ƙarshen wanda bana so shine zafi. Zafi gaskiya yana rikitar da ni. Za ka ga abu ko ina bushasshe ko ina zafi indai ba a kawo wutan NEPA ba za kaji kana jin zafi kuma gashi rijiyoyi bushewa suke yi ba a samun ruwa.

Gaskiya ba zan ce ina kallon madubi sosai ba, saboda madubi ɗaya nake da shi a gida kuma inda yake a gidan wanka ne. So saboda haka sai na shiga gidan wanka, nake ɗan samu na duba kaina a madubi. In na fita haka na shiga ɗaki babu madubi a ɗaki. Saboda haka sai na ƙara shiga gidan wanka irin na shiga alola ko na shiga wanka a gidan wanka shine nake karan-kara kallon kaina a madubi. Wani lokacin da nake ƙara kallon madubi shine in na fita waje, maybe na je gidan abokanai na yawancinsu suna da madubi a falo ɗinsu ko a ɗakinsu. Wani lokacin kuma da nake ƙara duba kaina a madubi shine in na shifa-in na fita ShopRite.

Eh a gidan mu muna cin citta sosai saboda a gidan mu ana sawa sosai a abinci. Abin yana da daɗi kuma yana kara abinci daɗi kuma gashi yana da muhimmanci a jikin ɗan adam. Ya kamata ace mutane da yawa suna cin shi saboda yana da muhimmanci na gyara kayan ciki, na kara hawan, na rage hawan jini da sauransu.

Gaskiya ba zan ce akwai daidai ranar da nake zuwa kasuwa ba amma dai ya ganganta da abin da nake nema a kasuwan kuma a garin da nake. Misali yanzu indai ina gari ta Kano ko yaushe kasuwa a buɗe yake. Amma indai ina gari irin ta garin Enugu da Ebonyi State su suna da ranan kasuwa. Saboda haka indai akwai abin da kake so a can garin Enugu sai ka shirya sai ranan kasuwan sai kaje kasuwa. Su a can ranan kasuwan su ranan Laraba ne, ranan Laraba da ranan Asabar. So saboda haka in kana da abin siya sai ka ajiye kuɗinka ranan Asabar ko ranan Laraba sai ka shiga kasuwa. Kaga Enugu kenan. Amma in dai ina nan Kano, in dai ina son in siyi abu ko wani lokaci zan iya shiga kasuwa in siya saboda kasuwa yana, ana buɗe shi kullum a nan Kano. Kuma amma matsalar kasuwan Kano ba komai zaka iya samu a kasuwa ɗaya ba. Akwai kasuwan, kasuwan, kasuwan zuwa in zaka sayi kayan sawa, akwai kasuwan kayan turawa, akwai kasuwan kayan yadi, akwai kasuwan kayan ɗaki, akwai kasuwan abinci, akwai kasuwan raguna. Amma kaga kasuwan da yake Enugu komai zaka iya samu a kasuwa ɗaya daga abinci zuwa kayan ɗaki.

To gaskiya ne, indai maganan yanka farce ne. Ina ƙoƙarin yanka farce na sau ɗaya a sati, shine ranan Juma'a. Saboda ni a mahimmanci na musulmi, ya kamata ko an ce yana da kyau mutum musulmi ya dinga yanka farcen shi ranan Juma'a. Amma yawanci dai ba zan yi karya ba. Ina mantuwa, so wani lokacin farce na yana wuce ranan Juma'a sai wani satin nake yanka. So wani lokacin in yi yanka farce sati ɗaya, wani lokacin in yi yanka sati biyu. Amma ban iya yanka farce na da reza ba, sai ina da abin yankawa irin su nail kwota dinnan haka. Saboda haka indai babu nail kwota a gida, hakura nake yi.

Eh gaskiya kullum ina sa turare. Ni mayan turare ne kuma akwai turaren kan da nake so da yawa. Ina da turare wajen shida ko takwas amma turarena ba kullum nake sa su ba. Akwai turaren da nake sawa agida in dai ba inda zan je. Akwai turaren da nake sawa in zan fita amma ba zan je da nisa ba. Misali irin zan je masallaci ko zan je shagon siyan abinci. Akwai turaren da nake sawa in zan je wajen aiki. Akwai turaren da nake sawa in zan je wajen budurwa na. So saboda haka kowane turare na yana da ranan sawa ko yana da aikin sawa.

Gaskiya zan ce buri na na wajen aiki guda uku ne. Yanzu zan baka ko zan baku misalai guda uku. Guda ɗaya ina tabbatarwa cewa ina zuwa wajen aiki da wuri. In aka ce mu zo aiki karfe goma, ina tabbatar cewa minti biyar ko zuwa goma ina ofis kafin lokacin signing in. To, saboda haka yana ɗaya daga cikin buri na na aiki zuwa da wuri ke nan. Na biyu kuma shine aikata aiki a lokacin da ya kamata. Gaskiya zan ce yana ɗaya daga cikin buri na na wajen aiki. In aka bamu aiki aka ce mu gama shi nan da awa ɗaya ko nan da awa biyu, ina tabbatarwa cewa na gama aikin a lokacin. In dai ma bazan iya gama aikin ba, ina tabbatar cewa ina kai aikin gida sai na ƙarasa a gida. Na uku kuma, kuma na ƙarshe shine yacca nake magana da ogan-ogana. Ina da sau ba ni da ba ni da taurin kai a wajen aiki. In oga ya ce kaza, haka nake yi. In ya ce kaza kuma, shima haka nake yi. Su ne guda uku da nake da buri a wajen aiki.

Gaskiya zan ce ya danganta da aikin da nake yi. Indai aiki ya bukaci in zo da wuri, to da wurin a lokacin da aka ce nazo nake zuwa. Indai kuma yana cikin-- indai kuma aikin yana da yawa, ina tabbatarwa cewa ina fara aikin da sassafe da wuri-wuri. Misali, indai ina da aikin mai yawa ko aikin awa takwas ko awa goma, ina tabbatarwa ina fara aiki da safe wajen karfe bakwai haka. In na fara karfe bakwai, zan iya yin aikin awa uku ko awa huɗu. In nayi aikin awa huɗu, sai na huta awa ɗaya ko awa biyu. Zan ƙara ɗaukan aiki na yi aikin awa huɗu na ƙara hutawa. In na huta, zan ɗau break ko in huta awa uku ko huɗu. Da yamma zan ƙarasa aikin na rana. Haka nake rarraba awannin da nake yin aiki. Indai kuma aka ce akwai aikin da ake so na yi shi nan da awa ɗaya, to a lokacin zan fara.

Ya zan ce in dai tsare kai-kaina daga tsoro ne, ina da hanyoyi da yawa da nake, da nake yin haka. Guda ɗaya, ina tabbatarwa cewa duka madubi, ƙofofi na suna da net, suna da mosquito net. Saboda haka tsoro basa samu samun daman shiga cikin gida musamman da yamma. Bayan haka, bayan na saka mosquito net a cikin ƙofa-ƙofin gida, ina tabbatarwa cewa ina fesa maganin tsoro irin su A-A Mosquito ko Tonda Mosquito suna cikin ɗaya a cikin maganin soron da nake fesawa a gida. Duka ɗaki in fesa, duka sai in kulle ɗakin in fita. Bayan awa ɗaya in ƙara dawowa gida. In na dawo zan ga yawancin tsorayen sun mutu. In dai kuma bani da maganin sauro na fesawa, ina siyan maganin sauro na wanda ake kunnawa da ashana. In na kunna da ashana zan ajiye a cikin ɗaki in kwanta da shi. In dai kuma gaba ɗaya bani da kowane irin maganin sauro, ina siyan mosquito net na gado. In na samu mosquito net ɗin gado sai na shimfiɗa a kan da a saman gadona sai na yi bacci a ciki. Haka nake yin tsoro na maga-na tsoro. Haka nake kare kaina daga tsoro.

Eh wani lokacin gaskiya zan ce ina yin karatu kafin na yi barci. Irin littattafan da nake son karantawa su ne littattafan yadde ake samun kuɗi, kenan littattafan finance. A cikin littattafan da nake so su ne Rich Dad Poor Dad. Ina son kuma wani littafi How to Make You Rich. Suna cikin littattafan finance ɗin da nake so. Ina son kuma littattafan human psychology. Irin wannan littattafan suna mun daɗin karanta su kafin na yi bacci. Musamman inde ina son barci ya dauke ni da wuri. Irin littattafan human psychology da nake so a cikinsu gaba ɗaya na fi son How to End a War. Ina kuma son kuma Art of War. Wani babban littafin human psychology da nake so gaskiya zan ce shi ne 48 Laws of Power. Suna cikin littattafai da nake son karantawa kafin na yi bacci. Ba ma iya zan yi barci ba idan na tashi da safe. Abubuwan da nake son fara yi shi ne karanta feji ɗaya ko chapter ɗaya ko chapter biyu na littattafan da nake karantawa a lokacin.

Gaskiya ba zan ce ina ba da shawarwari ko shawara a wajen aiki ba, saboda ni bana cikin manya-manyan manajojin da suke wajen aikin mu. Amma dai in aka yi meeting aka tambaye ni indai ina da shawara da zan bayar, bayarwa nake. Saboda a wajen aikin mu ko a normal a wajen ofis bai kamata in oga ya ba da aiki ba indai bai tambaye ka shawara ba ka dinga ajiye shawara. Saboda haka bana ba da shawara indai ba a tambaye ni ba indai ina da shawara ba.

Ni a watan, a watan takwas na shekara aka haife ni. Wata takwas kenan a August aka haife ni. An haife ni a watan August na kwana ashirin. Shi ne watan da aka haife ni. Ni Leo ne, in de za ka biyo ta zodiac sign. Ni Leo star ne kuma a watan August aka haife ni kuma a watan August aka haifi budurwa na.

Gaskiya zan ce lokacin da nake farkawa kullun da safe ya danganta da lokacin da nayi bacci kuma ya danganta da abin da nake yi washe garen da safen. Misali in dai ban yi bacci da wuri ba irin na yi bacci irin karfe biyu zuwa karfe huɗu haka to gaskiya bana tashi da wuri. Amma in dai nayi bacci da wuri irin karfe goma zuwa sha biyu na dare to ina tabbatarwa cewa ina farkawa da wuri da safe. Kuma misali in dai akwai aikin da zan yi na babban mahimmanci da safe irin da wuri da safe ko ma ban yi bacci da wuri ba ina tabbatarwa cewa na tashi da wuri duk da ban yi bacci da wuri ba. Amma in dai ba abin da nake yi kuma ban yi bacci da wuri ba to gaskiya ba abin da zai sa na tashi da wuri.

Gaskiya yanke shawara a wajen aiki ba shi da wahala. Saboda, ni ba manaja ba ne, kuma duk shawarar da manajanmu ya yanka shi muke bi. Duk dokan da manaja ya yanka shi muke bi. Saboda haka ni ban zo wajen da zan dinga yanke shawara a wajen aiki ba. Saboda ni ba manaja ba ne. Ni junior staff ne, saboda haka bani da nauyin ko bani da izinin yanke shawara a wajen aiki. Amma in dai aka ce na yanka shawara a kan wannan mutanen da nake saman su, to ina yanke shawara don ci gaban ofis ko ci gaban aikinmu.

Gaskiya ba zan ce akwai furen da nake so ba, saboda ni ban wani sasu a rai ba. Amma yacce nake gani a fim ko a online ina fi son, ina, ina son red rose ko white rose ko irin su hibiscus dinnan da nake gani a online. Amma nan kasan garinmu ba wani damu da fure ba, saboda ba abin da muke da su ba saboda mu ba mu ga su suna da muhimmanci ba.

Gaskiya zan ce bangon gidanmu farare ne. Za ka ga bangon mu fari a cikin gida, wajen gida kuma fari kuma. Amma za ka ga launin gate ɗin gidanmu ba fari bane, ba fari bane ba. Jan launi ne a gate ɗinmu kuma launin bangon da yake kusa da gate ko yake bayan gate jane shi kuma.

Gaskiya ba zan ce yanzu ina kallon inuwa na ba amma zan ce sanda nake ɗan jariri nake ɗan yaro ina kallon inuwa na. Amma yanzu da na yi girma gaskiya ba zan ce muku ba in ce ina kallon inuwa na. Saboda yanzu na yi girma na san menene inuwa. Yanzu abin baya bani mamaki saboda ha sa saboda haka bana ba kula shi sosai yanzu ba.

Indai wajen magana da abokanan ciniki na, gaskiya ina tabbatarwa cewa ina binsa a hankula. Ina yi musu magana a hankula saboda nima ina so su ma su dinga min magana a hankula kuma da haƙuri. Indai abin da na gane a yin ciniki da mutane shine cewa in dai kana so abu ya dawo, kowa ya samu abin da yake so, to ya kamata a ce kowa ya sauka da kanshi, ya ji abin da abokin cinikin shi yake faɗa, ya ga in zai iya yadda. In ya yadda, sai a yi maganan biyan kuɗi, sai a dawo waje ɗaya, a gane cewa mun zauna a tebur ɗaya, kowa ya samu abin da yake so.

Gaskiya zan ce lokacin da nake zuwa kasuwa ya ganganta da abin da nake son siya. Saboda akwai kasuwan da su basa fitowa da wuri kuma akwai kasuwan da masu kasuwan suna fitowa da wuri. Misali yanzu, in dai zan je siyan nama ko kifi to da wuri nake zuwa kasuwa don in samu me kyau. Saboda suma masu naman suna son zuwa da wuri saboda kar, saboda su siyar da naman su da wuri kar naman ya lalace. Saboda haka da wuri nake zuwa siyan nama. Saboda misali yanzu naman in ka je da yamma zaka ga naman sun fara kai ɗan fara lallacewa, basu da kyau kamar wanda ake siya da sassafe. Kifaye ma, kifayen ma haka. Zaka ga in kaje da yamma kifayen basu da kyau kamar na safen yake da kyau. Indai kuma abun da zan siya irin shinkafa ne da taliya da wake, ko wani lokaci zan iya zuwa saboda su basa lalacewa, su basa lalacewa. Indai kuma kayan sawa nake son siya musamman kayan gwanjo to da wuri nake zuwa kasuwa don in sami daman zaben masu kyau da aka zuba a ƙasa. To a irin wannan lokutan nake zuwa kasuwa. Ya ganganta da abin da zan je in siya.

Gaskiya in na haɗu da matsaloli a wajen aiki, ya ganganta yace zan yi solving ɗin shi. Misali yanzu in dai matsala ne da ni kaina zan iya salbawa to sai in salba. In dai kuma matsalar da ba zan iya gyarawa da kaina ba, sai in samu abokin ɗan aikina sai ya bani shawara yace zan iya gyarawa. In dai kuma shi kuma abokin abokanan aikina ba za su iya bani shawaran mai kiyan da zan iya gyarawa ba, to sai in kai matsalar wajen oga ko in kai matsalar wajen manaja. Haka muke magance matsaloli a wajen aiki. In dai kuma matsalar oga baya nan ko manaja baya nan ina iya tura manaja email a yanar ta yanar gizo. Sai su tura mai email na mai complain in ce to oga ga matsalar da nake da shi, mai shawaran da za ka iya bani?

Gaskiya in dai maganan ɗaukan hotuna ne bazan ce ina wani son ɗaukan hotuna sosai ba. Amma gwara yanzu akan na da saboda sanda nake tasowa a yan samari na bana son ɗaukan hotuna sosai. Shine daga baya sai na ga to in dai ɗaukan hotuna yana da amfani sai na fara ɗaukan hotuna sosai. Akwai abubuwan da na yi da ya fara sani na fara ɗaukan hotuna musamman guda ɗaya sai na yi downloading din wani app ana, ana ce mai Snapchat. Da Snapchat dinnan Snapchat yana bukata yace ana tura abokananka hotunan ka ko hotunan abinda kake yi a kullum. Abin saboda wannan ya sa ni na dinga ɗaukan hotuna ina tura masu. To garin tura masu nima sai na yi saving a wayana na ajiye hoton kona ajiye bidiyo. So shine ɗayan daga cikin abunda na yi da ya sa na fara ɗaukan hotuna sosai. Amma zan ce sanda nake tasowa a yan samari na bana son ɗaukan hotuna amma yanzu na ɗan fara iya ɗaukan hotuna.

Gaskiya kallon wata da daddare yana cikin ɗaya abubuwan da nake so. Tun ina ɗan jariri ina son tasowa da daddare in leka ta windo ina kallon wata. Abin yana bani mamaki cewa wata yana da girma amma daga nan ƙasa san ƙasa sai mu ganshi ɗan kaɗan ko ɗan ƙarami. Saboda haka abin yana bani mamaki. Sanda nake ɗan yaro ma yin hawan spaceship zuwa wata shine ɗaya daga cikin abun da yake bani mamaki wani na so na yi da nake ɗan yaro.

Gaskiya zan ce ya danganta da wane irin kira ne ya shigo. Misali in dai kiran aiki ne ko aka kira ni, kiran da aka yi mun a waya yana na aiki ne ko daga oga ne ya kira ko daga wani ɗan aike na wajen aikin mu ne ya kira to ina ɗaga wayar. In dai kuma daga gida ne ina ɗan ɗaga wayar saboda a wajen aikin mu ba a hana mu ɗaga waya amma ina tabbatarwa, tabbatarwa cewa ba wayan gulma nake ɗaga ba. Wayan da nake ɗaga a wajen aiki ina tabbatarwa cewa kiran mai ma'ana ce. Ba na kiran, ba na ɗaga wayan gulma ko in ɗaga wayan abokanai na da za su zo su yi maganan banza ko abubuwan da yake faruwa a unguwa ko kaza kaza. Amma kiran da nake ɗaga sosai shine kiran ofis da kiran daga gida.

Eh zan ce ina iya kunna wuta amma ya danganta da wane irin wuta ake magana. Indai wutan acana ne tabbas na iya kunna acana. Indai gas ne na iya kunna gas. Indai kalanzir ne na stove na iya kunnawa. Indai itace ne shi ma ba zan ce na iya sosai ba amma zan ce na ɗan iya. Saboda haka zan iya cewa yanzu na iya kunna wuta. Indai wutan fitila ne shi ma na iya kunnawa.

Gaskiya ni mutum ne da ba na dinga, ba na son gani abinci ya lalace. Saboda haka in zan dafa abinci ina tabbatarwa bana dafawa da yawa kafin abincin ya ragu. Amma in dai aka samu tsattsayi kuma abinci ya ragu, ina ga wani wanda na dafa abincin da shi bai ci ba ko wani abin, to ina yin kokari na ci abincin ko na ajiye abincin a cikin firij. In dai kuma babu wuta zan iya neman almajiri in ba da abincin.

Gaskiya zan ce irin jakan da nake kaiwa ya danganta da ina nake zuwa kuma ya danganta da kayan da na sa a cikin jakar. Misali yanzu in zan je makaranta kuma a ranan ba mu da classes da yawa, ba mu da lectures da yawa to bana zuwa da littattafai da yawa. To zan ɗau ɗan karamin jaka irin side bag ɗinnan haka wanda zan rafa a gefena. In dai kuma zan je inda zan kwaso kaya masu nauyi kamar kasuwa ko haka to da babban jaka nake zuwa irin su Ghana mozgo ɗinnan haka inda zan iya loda kayana in naje kasuwa da loda kayan a cikin jaka kuma in taho gida da su. Saboda haka in zan je inda zan ɗau kaya mai nauyi tabbas sai na tafi da jaka wanda zai iya ɗaukan kaya masu nauyi da yawa.

Eh ina iya hawan keke, saboda tun da nike ɗan jaririn yaro aka siya mun keke a gida da nike tukawa mai taya biyu a ba uku a baya. Daga haka, da na ƙara yin girma sai aka cire tayoyin koya, koya, koya tuƙa keke aka cire mun su sai tayoyin suka dawo guda biyu. Sai na koyi tuƙi da tayoyi guda biyu. Haka na saba da tuƙi a tuƙin keke. Da na girma, da na ƙara girma ni da abokanaina muna ɗaukan keke mu dinga yin kilisan keke a unguwan mu, a wani unguwar. Daga haka har yau har gobe ina tuƙa keke amma yanzu ina yin shi ne don motsa jiki. Yanzu ma in zan je gidan abokanai na da keke nake zuwa, in zan je ShopRite siyan abu ko in zan je inda babu nisa sosai da keke na nake zuwa.

Gaskiya zan ce kayan marmarin da nake so suna da yawa. Daga irin su lemuka, da coleslaw, da fried rice, da masa, da dabino, da pizza duk kayan marmari na ne. Amma wani lokacin kayan marmarin da na fi so a duka gaba ɗaya, gaskiya zan ce shine boga. Ina jin daɗin cin boga ballantana da rana. In na gaji sai in shiga inda ake sayarwa irin su Chicken Republic na samun in siya. In dai kuma ba zan iya zuwa, in ba zan iya zuwa Chicken Republic na siyi bogan ba, ina da mutane da yawa masu yin girki da zan iya kira su yi mun, su haɗa mun bogan su tura mun shi har gida. Daga boga kuma wani abincin da nake so na abincin titi shi ne gurasa. Ni mayen gurasa ne, wajen kullum sai naci gurasa da, da yamma. To gurasa kuma yana cikin kayan marmarin da nake so. Na ukun kuma na ƙarshe kayan marmarin, marmarin da nake so gaskiya zan ce pizza ne. A cikin kayan marmari gaskiya ina son pizza, musamman pizza mai zafi kuma mai ɗanko wanda yake ja.